Gaskiya ne na fi son, na fi son taksi akan bas. Saboda taksi za ka fi ɗan sakewa kuma shi kai kaɗai ne za ka hau ka je duk inda kake so ka fadi inda kake so a kai ka kuma a kai ka har wajen. Amma shi bus wani lokachi ko ince yawanchin ma lokuta ana dan matsewa haka a ciki kuma sannan ban da wannan ma za a ajiye ka ne a wani wuri ba wai inda kake so a kai ka har ciki har gida ko har cikin unguwa za a kai ka. Ba a za a je ka a wani wuri ko wani bus stop ko wani abu haka. Toh shiyasa gaskiya ni nafisan taksi yafi dadin sha, ani.